Asalamaleikum, warahamatulah. To ni dai jefa dutse nesa to zan iya amma ba wani nesa can ba saboda a tun tuni da muna ƙuruciyarmu, mukan yi irin wasanni haka. Misali na school ko da muna primary school akwai wasanni da muke yi wanda za a dinga jefa ball haka. Mu dinga ball haka wancan ya chabe, wancan ya chabe kuma lokacin da muna wannan, umm, muna secondary school muna yin wasanni na jefa ball kamar umm, handball da volleyball. To wannan tanan wuri ne nake gane cewa zan iya jipa na dutse ya kai nesa. Idan na gwada zan yi amma kuma ba wai yi nake yi ba gaskiya. Amma dai in dai na gwada na san cewar zan iya jefa dutse. Nesa tabbas zan iya jefa dutse nesa, ya je can nesa. Zan iya yi in dai na gwada to kawai dai bana gwada wa. Umm, ban taɓa gwada jefa ba dai tun ina yarinya yanzu da na girma na yi wayo gaskiya bana gwada jefa dutse amma na san in dai na jefa ɗin zai je. Zai je inda nake so misali. To dama dai ba zan jefa shi wani nesa can can ba tunda shi dutse, jefa dutse ba shi da fa'ida saboda ba ka san wa zaka samu ba idan ka haka ka wurga shi ka jefa. To idan muna yara ma anai mana, yi mana faɗa akan kar ku dinga jefa saboda ba ka san wa zaka je ka samu e wannan ba. Eh, isa mi wani ba saboda haka toh sai ake hana mu jefa dutse. Sai a ce zai iya samu wani abun da ba ka zata ba, shi isa. To jefa dutse amma in dai na jefa to eh ina tunanin zan jefa shi ya yi nesa, nesa ko zan jefa dutse nesa tabbas. Idan aka bani aka ce jefa to zan jefa shi ya je nesa inda ban ma zata ba tunda ai zan yi jefa ne yanda zai yi nesa. Zan jefa shi ya yi nisa can can. Zan iya. Ina iya wa tabbas idan na jefa shi zai yi kai. Misali, tsawon kilomita ɗaya haka. Zai kai tsawon kilomita ɗaya in dai na jefa. Tabbas zai kai tsawon kilomita ɗaya. Ina iya wa tabbas. In dutse, in jefa dutse ya yi nesa ba ina iya zan iya jefa shi ya kai kilomita ɗaya. Sai dai kawai dai shi jefa dutse ba abu ne mai fa'ida ba saboda ba a san wanene za a samu ba. Shi yasa shi dutse ba shi da fa'ida jefa wa. Amma dai in dai na jefa in sha Allahu zai yi nesa zai kai inda ban ma zace shiba. Tabbas in dai na jefa shi zai yi nesa. Zai iya yin nisa ya kai zuwa wajen umm, kilomita ɗaya haka in na jefa shi zai je. Kilomita ɗaya haka ko kuma umm, daga rabin kilomita zuwa kilomita ɗaya haka zuwa kilomita ɗaya da rabi zai je in dai na jefa. Ina iya wa ina iya jefa dutse nesa.

To aiki. Ina fara aiki da safe, da safe idan na tashi. Da safe abinda nake fara aiki ne. Zanyi ta aiki tun wannan safiyar har ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku. Idan ya kasance weekend ne ko ranar da nake hutu. Da safe nan zan fara haɗa breakfast. Ina yin shara, in yi wanke wanke, in yi mo fin inda wankin da zan yi na yi, na gyara kicin, na gyara mm bedroom sannan na zo na wanke toilet. Ina yin abubuwa kashi kashi a ayyuka. Tunda ni, ni kaɗai nake yin aiki. Na bani da metaimako, sai yara da zasu ɗan taimaka min wasu abubuwan. To ina yin aiki sosai. To idan na gama, na zo na yi girkin rana, na gama girki to a wannan lokacin zan yi wanka, zan yi haɗa da guguwa aikace aikacen danda zai kai ni ma in sake yin wata sharan, in sake gyara guri to sai kuma in zauna. To idan kuma ya kasance kamar ba weekend bane kuma ba hutu nake ba zan fita aiki. To da safe bayan nayi wanke wanke, bayan nayi tashi nayi haɗa break nayi shara, zan yi wanka sai in fita aiki. Idan na fita aiki, acenma aiki ne. Zamuyi ta aiki shiga class, fito, dawo wannan class ɗin fito, na yi makin, na yi kiran suna, na haɗa wasu rubuce rubuce haka kamar lesson note haka bayan nayi lesson nan dama. To ina yin abubuwa kashi kashi, ayyuka kashi kashi ina yi. To bayan nayi wannan ayyukan, na gama mun tashi daga makaranta around one to two, two thirty take na dawo gida. To bayan na gama na safe na gama na makaranta, ina dawowa gida wani aikin ne. In zo in yi shara, in yi wanke wanke ga girki, in zo in ɗora, in zo in ɗora ayyuka. In yi hidimomin ayyukan gida, na ɗora girki, na zo na ƙara shara dama kuma sharan ta lalace sai wannan lokacin da na dawo. Sannan ne zan zo nayi. To idan na zo nayi, na gyara gidan har magariba aiki nake. Inde ranar aiki ne. To har magariba ina yin aiki gaskiya. Zan iya kaiwa sai wajen haka six zuwa six thirty sannan ne zan samu inɗan zauna har in huta. To na gama ayyukanke nan sai kuma Allah ya tashe mu lafiya gobe. Amma ina fara aiki idan ranar aiki ce tun safe yi ni nake yi. A five working days ina. To bayan lokacin da nake ba a free. Ko wanne aiki nake. Ko yaushe aiki ne. Ko yaushe aiki ne. Aiki ne koyaushe. Ko wanne koyaushe aiki ne har dare ina aiki. To sanda zan ɗan samu in kwanta in huta shine da daddare inAllahyayarda. Amma dai gaskiya ina yin ayyuka kashi kashi na daddare da safe. Amma ina fara aiki tun safe har yamma idan ranar aiki ne. Idan weekend ne shine nake da ɗan hutu kamar around four zan zauna in huta sai kuma Allah ya tashe mu lafiya gobe. Saboda zan ta hutawa ne sai dai idan wani aikin ya zo mun shine zan tashi na yi. Amma ina yin hutu gaskiya yake.

To, ba kasa bane. Wa to, kasan ne za a ce. Kasa na siminti da yashi, da akeyin bulo da siminti da yashi. A haɗa shi ayi bulo, sannan kuma za a yi yuzin da siminti, em, a zo a yi gida. To shi irin wannan, irinsa ne gidanmu ya ke da shi. Siminti da yashi aka haɗa. Da aka haɗa siminti da yashi, sai aka zo aka yi wannan. Em, aka zo aka yi gini. Akayi gini, da siminti da yashi sai kuma a zo a dinga sa yashi, siminti da yashin a wani kwaɓaɓɓan. Sai a dinga ɗora wa siminti, yashin da siminti idan an haɗa shi sai a mai da shi bulo. Wani, da wani injine da suke hadawa in suka haɗa siminti da yashi dama, akwai em, misali, akwai shade na bulo ɗin da kowane, yanda da, da suke da, da ma'auni da ya auna yadda size ɗin bulo ɗin zai kasance. Ana yin inci shida, ana yin inci tara. To idan aka zo aka saita shi, to nan size ɗin na bulo ɗin, da siminti da yashin aka hada, aka kwaɓa da ruwa to sai a dinga yin bulo da shi. In aka yi shi, sai ya bushe. A shanya shi, ya bushe. To idan aka shanya shi ne za a zo a fitar da, em, foundation na gidan shi da za a yi. Misali idan za a yi ɗakuna guda huɗu, da kowane ɗaki da toilet dinsa, sannan akwai, em, wannan kitchen. Sai kuma toilet na tsakar gida ga parking space, da haka dai a fitar da foundation na gidan yanda ake sn ya kasance. To wannan yashi shi za a zo a dinga, wannan foundation ɗin a dinga saka wa. Ana jera, ana jera har a tada ɗaki. A tada gidan gaba ɗaya. Ko wane ɗaki, ɗaki, ɗaki da toilet gaba ɗaya za a tafi da shi. Ya je linta, daga linta a kuma ɗora ko course uku ne a ɗora, sai kuma a zo ayi rufi. In aka yi rufi sai a zo ayi, sa ƙofa sai ayi plaster. To irin wannan tsari ne da gidan namu. Da siminti, da siminti da yashi, aka haɗa. Da siminti da yashi aka haɗa, aka yi bulo. To bulo ɗin shi ne aka gajjera, da wani siminti da yashin ake sassaƙa bulo ɗin kuma da aka gama saka bulo ɗin, sai kuma aka zo aka yi masa plaster. Shi ma dai siminti ɗin ne dai da yashin. To shi ake, ake kwaɓa wa simintin ya zama da ɗan dama saboda ya riƙe. To da shi ake yin, aka yi plaster. To ita ƙasa da ake amfani da ita birji ne kawai. Ita ce ƙasar da aka zuba a ƙasa. Aka yi cuko. Aka zuba birji aka yi cuko. To da aka yi cuko, shine sai kuma aka zo aka yi masa plaster. To bayan anyi plaster sai kuma aka sake zuwa, plaster daɓe, daɓe ake cewa na ƙasa. Idan aka gama daɓe na ƙasa sai kuma aka sake zuwa, aka ɗauko tiles. Sai aka zo aka linliƙa a ƙasan gidan. Shi, to haka tsarin gidan yake. Sannan kuma a filin parking space ɗin shi ma aka sami tiles aka sassaka. Jikin bango haka kamar rabin bangon. To sai kuma ɗakuna, kowane ɗaki aka sa masa tiles. Amma gidanmu da siminti da yashi aka yi amfani, sai kuma ƙasar wannan birji da aka, aka yi cuku da ita. Aka yi cuko na ƙasan gidan. To sannan kuma aka zo aka yi masa daɓe. Shi ne za a haɗa siminti da yashin dai a zo a zuba a ƙasa. To bayan anyi daɓe sannan kuma aka zo aka sami tiles aka saka a ƙasa. Da aka sassaka tiles. Ko'ina tiles ne a ciki. To sai kitchen da toilet su ne kuma aka sa musu tiles. A jikin bango har ƙarshe. To siminti da yashi da shi aka yi amfani. Ita ce.

To, kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa, masu yawa ne kala kala saboda ya danganta da irin aikin da za miyi. Idan ya kasance ayyukan da za muyi, umm, misali na farko akwai littattafai da littafi na lesson plan da za zana lesson plan akai. Akwai littafi kuma daban wanda lesson note ne, shi ne wanda zan zana lesson note a kai. Sannan da akwai record na sati sati, shi kuma shima daban yake. Da akwai kuma, umm, littafi wanda zan yi scheme a ciki wannan scheme ɗin shine abu na farko da ya kamata ya kasance ma, na bukata. Tunda a ciki ne zan ware duka, umm, syllabus ɗina zan mai da shi scheme. To ayyukan da zan yi na gaba ɗaya wannan term ɗin kenan, na shekarar. In na ware shi shekarar sai in mai da shi na term term. Ya zama term uku toh sai in ɗauki na term ɗin farko. Misali na first term toh shi ne zan ɗauki na farko na week ɗin farko na yi. To a bayan na yi shi zan kuma nemi abin da zan saka record a ciki. To abin da na yi a wannan satin toh zan yi recording nasa a ciki. Littafin da zan yi record ɗin daban yake. To bayan wannan, umm, akwai chalk da za muyi amfani da shi wajen yin aiki a aji. Akwai kuma wannan, bayan chalk akwai, umm, marker, whitebo-board marker. To muna yin amfani da white board marker da kuma chalk. Sannan akwai duster saboda gogewa. To muna yin amfani da kayan aiki wato instructional materials. Matallafa koyarwa kenan, ya danganta da aikin da za muyi a wannan lokacin. Misali idan muka ɗauko a Social Studies mu ce marriage za muyi. Idan muka ɗauki marriage za mu samo kayan matallafa koyarwanmu akan marriage. Za mu samo kamar a cikin ɗaliban za mu ɗauki mutum kamar goma as example. As an example da za muyi akan wannan wannan din. To wannan mutum mutum goman da muka ɗiba student ya zama matallafa koyarwan mu. Misali za a ware wannan shi ne namiji wanda za a yi aure. Namiji kamar saurayi kenan wannan ita ce hudurwa. Sannan mutum biyu kenan a cikin goma. Sannan sai mu ware mutum huɗu mu ce su ne wannan su ne dangin ango. Mutum huɗu dangin amarya. To haka wannan ɗin ko kuma in mu ɗauko mutum uku dangin ango mutum uku dangin amarya sai mu ware su a matsayin, umm, witness din ko kuma mu ce guardians. To, to sannan kuma bayan haka wannan mutum biyun da muka ajiye za su zama ko da witness ne na kowane side. To kuma bayan wannan za mu samo kamar kuɗi. Kuɗi shi ne kuɗin sadaki da za muyi amfani da shi. To za mu shigo da su a matsayin a wa-a instructional material a matsayin kayan aikin mu. To bayan mun ɗauko kuɗi za kuma mu samo kamar goro da alawa wanda auran za a zo a ce za a ɗaura. Saboda ya zama mun yi shi a aikace yaran sun fahimci me muke so mu nuna. To sai mu zo da goro da alawa mu ce bayan an ɗaura aure ana amfani da goro da alawa. Wannan kuɗi da muka zo da su sadaki ne. Sannan kuma goro da alawa bayan an ɗaura aure dangin ango suna kawo goro da alawar dama da shi ake kawowa. Za ka ɗau-za a ɗaura aure a kawo kuɗi sadaki sai kuma a kawo goro da alawa wanda za a ra-bawa dangin amarya su raba. To muna samo haka ko da ɗan kaɗan ne alawar ko faket ɗaya ce as a-as an example sai mu kawo goro. Shi ma mu ce wannan example ne amma dai gashi mun zo da shi saboda a gani. Haka ma kuɗin sadakin shi ma muna zuwa da shi. To muna da kayan aiki kala kala da muke amfani da su.

To, gaskiya, a yanzu dai bana zama a kan gwiwa. Da dai, ina yin zama a kan gwiwa, amma yanzu ba, mana gwada ba. Bana gwada zama a kan gwiwa bari ba ko saboda, nayi ƙiba nayi na girma, ya sa amma da ina yarinya ina zama a kan gwiwa. To yanzu ban taɓa ma gwada wa ba tun da na girma bana gwada. Wani lokacin a sallah idan nayi sallah ina yin zaman kan gwiwa amma dai, haka kuran a zaune bana yi. Idan nayi sallah ina zama a kan gwiwa, wajen wanda, gaba ɗaya bazai fi one minute ba to sai kuma, na sauka na zauna sosai. Bana yin zaman kan gwiwa gaskiya, saboda a yanzu ina ganin zaman kan gwiwa zai iya wahalar dani. Ina ganin shi zaman kan gwiwa na marasa nauyi ne, ko kuma dai halitta ce tunda akwai masu nauyin da suma suna yin rummanan zaman na kan gwiwa. To ina ganin dai is a nature, halitta ce, da ake halitta wasu, da son su zauna a kan gwiwa. Amma ni bana wannan zaman na kan gwiwa. Kawai dai idan na zauna sosai, a kan ƙafafuwa na huda sallar nayi, to a kan ƙafafuwa nake zama. To kuma yawancin zamana na fi yin sa in tankwashe ƙafafuwa na. Idan kuma ina free ne guri me a wadace misali kamar ina zaune a gida ne a sake, to ina mike ƙafafuwa na saboda in ji daɗin zama. Amma zaman kan gwiwa, yanzu bana yin sa. Gaskiya saboda ina tunanin in na gwada zan iya jin ba daɗi. Shi isa bana damuwa da in zauna a kan gwiwa, sai dai kawai dai ina, zama ne sosai, in zauna in tankwashe ƙafafuwa na, ko kuma in zauna, in mike ƙafafuwa na. Amma, zaman kan gwiwa ina tunanin zai iya sa ni nagaji, gajiya sosai. To wannan dalilin ne yasa bana zama a kan gwiwa, sai dai kawai dai, ina zama a kan ƙafa, haka in zauna sosai da ɗuwawuka na sai kuma in mike ƙafafuwa na ko kuma in-in zauna in tankwashe ƙafa. Mostly ma dai in ya kasance kamar ba a gida nake a zaune ba ko na je wani waje ne na zauna, bana mike ƙafa ta yawanci. Na fi tankwashe ƙafa ta, ko in tankwashe ɗaya, ɗayan kuma nade ta ko kuma gaba ɗaya biyu na tankwashe su. To haka na fi, na fiyi, na fi yin haka ina amfani da um ƙafafuwa na. Ina amfani da zama sosai a mimakon kan gwiwa. Bana, ban cika yin zama a kan gwiwa ba gaskiya. Yanzu ba dai totally bana zama a kan gwiwa. Da dai nayi amma yanzu, tun da ya kasance da girma, to gaskiya bana zama a kan gwiwa sai dai in zauna sosai in tankwashe ƙafafuwa na ko kuma na mike ƙafafuwa na. Idan na mike ƙafa, sai in ɗura ƙafa ta ɗaya, a kan ɗaya ina jin daɗin wannan zaman fiye da na mike su kawai haka. To dama haka ma nake, shi ya sa ni sam zama a kan gwiwa ma bai dame ni ba. Kawai dai, hakan nake yi in mike ƙafa in ɗura ɗaya kan ɗaya.

Eh, ina ba da shawara a wajen aiki. Ya danganta da shawarar da zan bayar. Sometimes ina ba da shawara ne a class idan ya kasance, tunda yaran mu gaba ɗayan su mata ne, female ne. To, idan ya kasance da akwai wata matsala da ta taso, to ina bada shawara. Ko da matsala ba ta taso ba, ina bawa yara shawara akan, umm, zamantakewa akan ma'amala da maza saboda su mata ne. To ina basu shawara akan kada yarinya ta zama mara kamewa. Rashin kamewa ba wai yana janyo wa yarinya farin jini ba ne, a'a. Sai dai irin maza marasa natsuwa, wayanda ba su da tarbiyya su dinga kokarin shige mata saboda sun ga ita ma ba ta da tarbiyya, ba ta da kamewa. To amma idan aka ce me yarinya mai kamewa ce, shi su kansu maza ba, ba sa iya tunkarar ta lokaci ɗaya da magana. To ko da kuwa aurenta suke sosai, za su dinga ɗan ɗare-ɗare saboda dama sun gan ta mai kamewa. Idan tana tafiya ba ta ciye-ciye, idan tana tafiya ba ta sakin fuska saboda shi kansa sakin fuska ma abu ne marar daɗi. A hanya aga mace gara ta dinga ta zama mai haɗe rai. Ko da za a ce, "Ai ita wannan yarinyar ta fiya jin kai," ba jin kai ba ne. Tana yin haka ne saboda ta tsare mutuncinta. To ina ba yara shawara a kan irin wannan sannan kuma ina basu shawara a kan kar ki zama yarinyar da zaki dinga bari namiji yana rike ki ko ya riko miki hannu ko ya riko miki mayafi. Wannan duka rashin tarbiyya ne. Ki kame kanki. Basu shawara a kan kar ku dinga tafiya kuna ciye-ciye ko kuma kina tafe kina tsalle a matsayin ki na mace. To ina ba yara shawarwari irin waɗannan. Um, shawarwari kamar, ah, dai dai shekarun su na, misali irin fifteen years haka fourteen years ya zamo yarinya tana kula-kulan namiji wai saurayi. Natsina ina basu shawarar cewa kar ki tsaya kina wani kula saurayi yanzu lokacin karatu ne. Ki rabu da su tun da, shi dai saurayi in za a kula shi saboda aure ne. To ke kuma ba ki sa aure ba to kuma me zaki tsaya kina yi? To ina bawa yara na wajen aiki shawara. Sannan kuma bayan wannan idan a cikin mu malamai, idan wata ta taso da matsalolin ta, ta zo ta same ni kinji-kinji, misali akan gidanta, akan mijinta, "Ga abin da yake min, ga kaza da yake mini. Ni ina son wannan auren in rabu da shi ko kuma kawai na gaji da auren nan, gara hukaran hukuma gidanmu." Tun da dai shi da matsalolinsa ko rashin dauke hidimominsu na gida ba zai dauke ba ko kuma a'a kuɗaɗen ta da in ta samu zai dinga sa mata ido a kai. Yace sai ya karɓe, sai yayi kaza ko ya janye hannun sa don ya na yi wa 'ya'yan ta abubuwa. Koda kuɗin makaranta ne saboda kuɗin da ita ta shigar da su. To sai in basu shawara a kan yadda ya kamata ki yi masa. Shi ne. Na farko kiyi hakuri saboda shi aure idan kika ce zaki dinga yau kina can gobe kina can, yaran ba za su samu kyakkyawar tarbiyya ba. Sannan na biyu, wannan kuɗaɗe da kike samu to ku raba ayyukan saboda ke da yayan ki ne shi ma nasa ne kuma zai iya kasancewa, umm, abubuwa sun yi masa. So idan abubuwa suka masa yawa, ke da kanki za kiyi so ki taimaka masa. Don haka ina basu shawarwari akan zamantakewar aure, zamantakewar makota sannan ko zamantakewa ta yaran suma ina basu shawarwari. Ƙwari ina bada sha-

To, miya kala kala nake so. Ina son miya kala kala. Ina son miya ta kuka, miyar kuka da ake ci da tuwo, tuwon masara ko tuwon shinkafa ko tuwon samon bita. Sannan ina cin-- ina son miyar taushe wacce ta ji gyada. Ita ma da ake ci da tuwo na shinkafa ko tuwon samon bita ko wainar shinkafa ko alkubus ko gurasa ko kuma wannan bunkasu. To ina son wannan miya. Sannan ina son miyar dage dage da nama wacca ta ji nama, naman kaza ko naman kasuwa. To ina son wannan miya. Sannan kuma ina son miyar kuɓewa, kuɓewa ɗanya ko kuma miyar kuɓewa bushashshiya. Ita ma wacce ake ci da tuwo, tuwon masara ko tuwon shinkafa ko tuwon alkama ko tuwon, um, dawa ko kuwa tuwon samon bita ko tebama. To duka ina son wannan miya. Sannan kuma ina son miyar-- ina son miyar wake, miyar wake da za'a, a wanke wake, a fitar da dusassa, a yi miyar da attaruhu da albasa da kayan miya haka sai a jajjaga, a haɗa da waken, a dafa da, da man kuli-kuli sai magi da spices. To ina son wannan miya. Sannan kuma ina son miyar jajjage, jajjagen kayan miya kamar attaruhu da tumatiri da albasa a jajjaga su, a yi miya da su ta soyi sauce kenan. Ina son ta wannan miyan. Sannan kuma ina son miyar wake, wake da alayyahu. Ina son miyar su. Idan aka haɗa wake da alayyaho da kifi, da kifi to ko kuma da ganda haka ina son wannan miyar sosai. Sannan kuma ina son miyar, um, zogale da wake, au, da wake ko kuma da gyada. Ina son miyar zogale sai kuma farfesu haka na kayan ciki. To ina son wannan shima miyar. Sai kuma farfesun kifi haka, shima ina son wannan miyar. Sai kuma kaji da ake musu chicken pepe kamar wannan miyar ta chicken pepe ɗin, ina son ta. Da za'a iya cin doya da ita ko a ci shinkafa da ita. To sannan kuma ina son miyar-- akwai dai miyoyi-- miya kala kala da nake so sama da guda goma haka ko ma sha biyar. Sama dai da haka. Ina son wayannan miyoyin duka. Miya kala kala da zan iya ci da kowane abinci. Ina son wayannan miyoyin duka da za'a iya ci da shinkafa, da za'a iya cin su da tuwo. Sannan ina son miyar karkashi, miyar karkashi, ɗanyen karkashi ko kuma, um, bushashshen karkashi. Shima da ake ci da tuwo, tuwon masara ko tuwon alkama ko tuwon dawa ko tuwon shinkafa ko tuwon, um, samon bita. To ina son miyar karkashi. Sannan ina son miyar kabewa, miyar da za'a zuba mata kabewa wadatacciya, a yi miya da ita ta-- a saka alayyahu. To ina son ita ma wannan miya. Sai kuma miyar vegetables haka, kayayyakin lambu. Ita ma idan aka haɗe su, kabeji, karas, peas da green beans. To ina son wannan miyar ita ma. Akwai dai miya kala kala da nake so sama.